To malamin da na fi so dai a makaranta shine malamin lissafi na wanda ya koya da ni mathematics. Yauwa shine ya horar da ni a wajen fahimtar mathematics a lissafi kenan. To shi sa ya zamo to malamin da na fi so duka cikin malamaina na makaranta. Malamin lissafi na ko malamin mathematics na.

Eh to ni ina da kuzari a kowane lokaci. Ina da kuzari da safen kuma ina da kuzari da yamma ita ma. A duk lokacin da ka same ni gaskiya za ka ga ni mutum ne mai kuzari a jika. Shiya sa ko a duk lokacin da ka same ni ko da safe ko da yamma ne, za ka gani me jinyi da kuzari a jikina sosai.